Yaya kake ji a layi? To yanda nake jira a layi shine ina jira kowa ya zo ya wuce, as in kowa yayi as in a ma kowa nashi kafin a zo ayi nawa saboda babu kyau wani na abu nima as in wani, wani na layi in zo in tude shi ko ba haka bane ina jira ne kowa ya gama kafin nima na shiga layina.